Eh to malaman da fiso suna da yawa amma dai malamin na sani so babu kamar sheikh ja'afar. Saboda shi sai ka kafa, malamin wanda yana da, yana da fegin kokolowa kuma yana da, yana da hikima da dabara na koyar da mutane da su fahimci abubuwa da kalaman da yake furtawa. Da kuma yana da basiran fassara wa Alkur'ani, yana da dabarbaru na zama da mutane, yana da hikima dayawa wanda zai iya zama da mutane. Sai yace yana sonsa sosai hira akan wasu malaman namu. Kuma shi yana jin Larabci, yana jin Hausa har da wasu yarurruka ma wanda ma ba lallai bane sai na furta su. Zee.

A'a ba wani danganta ka kawai de, idan abada mai taka wata aiki ne fiye da wannan ba wani dangantaka a tsakaninmu. Shinma yana harkan gabanasa nima in harkan gabana kowa yana harkan gabansa dangan takanmu kawai wajen aiki ne bayan nan ba wani dangan takq.

Eh, a farko dai ina, ina gina dangantaka ta kasuwanci ne ta hanyar sadarwa zamani da kuma abokanai, abokanai masu da kuwa, da kuma yan uwan arziki. Wasu mutane a anguwani ne ko, eh, waje muke, eh, majalisa ɗaya ko muke ajiyda da su a makaranta ko muke abokantaka a wajen, eh, kai daka wanakata.

Eh shi idan ta kama diga yana yi, tana da ƙarfi kuma tana da, tana da hankali gida. Abu na ihu ta kama zai yi miki, ko kuma abu na yin magana da hankali ta kama kuwa zan yi magana da hankali. Saboda idan mutum ya shirya hadari ko yana neman taimako, ihu ne zai fi mutane, eh, fuskashi. To dole sai yayi ihu da ƙarfi. To kuma magana idan na kai ma mutum, idan yana kusa da kai ko yana jinka tunda hankali, za ka yi ma shi, sai dai ko yana da hankali.

A'a kam bana zuwa gidan fim, sabida iyaye na sun hana ni zuwa gidan fim. Tun ina ƙanana da na fara tafiya aka hana ni. Da rana banna zuwa gidan gym. Saboda muna da abinnan tv a gida. Muna kullum, kullum waɗi gida. Duk wani kullum munayi ta a gida. Babu ran ko gidan maƙwafta, Babu randa nake zuwa.

Eh, bana maɗi cewa daga film na film, a da ina amfani da fim fashi ko jak to daga baya kuma kuɗi na na faɗuwa ko in ce ma da cire can suna ɗora saji sau ɗaya sau biyu, fim na ƙara mun nan ina amfani da shi.

Eh, ina ƙirƙira na ajiyar hanya ko dai injira mota haya ko na hawa ko injira wani yanayi na ke jira. Ya cizon jihen fitina ke saya injira ko sai wajen da ake shiga ma motuna ke saya ha su ɓakka mata.

Eh, am a kowane wayewan gari da safe da yamma muna yin bikin gida. Da safe da yamma, amma wadannan dattawai yawa ko da rana ma ko sau ukku ma zan yi wani shara. Amma yawanci matatane suke sharan gida saboda ne, idan tayi rashin lafiya ko bata gida ta gama jeji.

Ina da wasu neka mai, aa, sararewa, wasu suna kwatami, wasu kuma a wajen biki ko a wajen taro, wasu kuma a wajen, uh, hira, shine majalisa kenan.

Eh, ina goge haƙori so huɗu koso biyar a yini. Idan naci abinci ina gogewa sabodani bada, eh, bada buroshin na an bani. Ina amfani da asuwaki, saboda da asuwaki ba kowani lokacine idan kaci abinci ko lokacin dakaga dama zaka goge bq.

Eh, to yanzu an yi nan yi, na ji sanda ya da kuma an salla ne da rubutu na ji suna yi da wata nan ita fari ba da ita da sallah. To ita ita rubutu, sai da muka min dai, ya abun nan kuma sana'a suna wa ita fili fitar da na goguwa da wuri.

Nigeria zakiyi zafi mummunan tasin, tasin askin jin zakin saboda, ah, wajajen kamar Afrika da Afrika ma Najeriya ne, a Najeriya ma arewacin Najeriya ko borno. Ana zafi na fitar hankali saboda haka ina kaman mun riga mun saba jin zafiin nan ba kamar wanda sai kamun ya sha wahala zai koya ba, saboda mu mun saba dashi.

Ina son bada kyautar kuɗi ga mutanen da suke da bukata saboda ita idan kyautan kuɗi ne ka ba mutum, mutum zai iya siyan duk wani abin da yake son siya da kuma yake so ya ƙuna tara rayuwarsa. Amma idan kyautan wani abu ne ka bayar kam ba dai kuɗi ba, to ba lalle ba ne ya iya siyan wani abu. Misali mutum yana neman kuɗi biya bashi to kai ka ba shi abinci to ka ga a takarce ba abin da yake so ka ba shi ba, to kyautan naka ba zai gan shi da muhimmanci ba.

A'a bana raba ayyuka ga wasu, ni kaɗai nakeyin ayyukan, ni kaɗai nake yi a kowane lokaci da na suma aiki na ni kaɗai nake yin shi. Eh, saboda raba aiki ba lale ba ne ka samu abun da kake so mutum ya yi ma. Nafison ne, idan na yi in soma abu na ni kaɗai.